Ko wani lokaci da na yi wanka, inda zan fita nake kallon madubin. Amma yawanci, da safe inda zan fita zuwa wajen aiki nake saba kallon madubin. Amma ba lokacin da bana kallon indai nayi wanka.

Ina ajje takardan aiki ne wajen musamman, wajajen aiki wajen waya na wanda de na san na sa wannan pin yanda ba kowa ne zai iya yayi assessin ya same shi ba.